Wane launi kafi so? Launin da na fi so shine launin fari, wato shi wannan launi yana da kyau matuka sannan yana da ɗebe hankali, sannan kuma yakan nuna tsabta ga mutum.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Na fi son hawan lift domin kuwa ai sauƙi kowa yana sonta. Saboda sauƙin lift shi ya sha na ke sonsa bisa ga matakala. Domin kuwa shi lift yana saukakawa mutum.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum, da misalin ƙarfe sha biyu ko kuma ƙarfe ɗaya na kowacce rana.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki domin shi ƙa'ida abu ne mai mahimmanci.

Wane fure kake fi so? Furen da na fi so shine fure mai launin ja domin ja, launi ne mai kyau.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto, musamman a wurin aiki akan wasu abubuwa masu mahimmanci wanda ya shafi ci gaba da kuma daurewa akan ayyukan da muke yi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa da misalin karfe goma na safiya a koda yaushe.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aiki ba wata dangantaka ba ce mai nisa. Kawai dai mutum ce.

Wane irin miya kika fi so? Miyar da na fi so shine miyan taushe. Ina son sa saboda yana da daɗi.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine wasan buga kwallo, kwallo na ƙafa.

Kana sauraron rediyo? A'a, ba na sauraron rediyo. Domin kuwa, ni a wajena babu wani mahimmanci.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a makon akalla sau biyu. Mukanyi haƙan ne idan ta kama.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina shan ruwa aƙalla sau guda sau biyu a kowace rana ko in sha kullum.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsalle igiya. Musam, kusam ni kwararre ne wurin tsalle igiya.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. Kusa. Na koya hakan ne a lokaci mai tsawo tun ina yaro.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida, amma kuma nakan tantance ba kowane kalan tsire-tsire nake shukawa ba.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ta hanyar yin amfani da kalma ta ko wasu kalmomi masu nisarwa da kuma kwantar da hankali.

Wane irin jaka kake kai? Inna fahimta. Launin jakan ko irin jakan da ake kai shine baki.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yana da tsari mai mahimmanci. Muna fara aiki da safe sai mu tashi da yammaci. Sannan kuma muna yin aiki sau biyar a kowane mako, amma mukan tsallake ranar hutu na ƙarshen mako.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri, musamman idan zan je wani wuri mai muhimmanci.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta fanni ɗaya zuwa biyu. Na farko, nakan tabbatar da ingancin aiki da na samu shaida daga waɗanda suka yi wannan aiki, wato shaida ta ƙwarai cewa sukan yi aiki mai inganci. Sai kuma, ina amfani da. Ƙwarewarsu na sa musu ido in ga sun kabatar da aiki mai kyau ne ko kuma ba haka ba. Tarar ne nake tantance ko in tabbatar da ingancin aiki.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata aƙalla sau uku. Ina amfani da ita da safe, sannan ina amfani da ita da rana, sannan kuma ina amfani da ita da daddare.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki, domin in tabbatar da cewa akwai tsarin ajiye bayane na kuɗin aiki.

Yaya kake tafiya zuwa wuraren aiki? Ina tafiya zuwa wuraren aiki ta yin amfani da abubuwan hawa na haya.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau amma ba ko da yaushe ba.

Kana sa turare kullum? Eh, nakan sa turare kullum domin sa turare yakan sa in fito da ƙanshe na sannan kuma yakan kawar da duk wani launina ko kuma yanayi na wari daga jikina.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Kusan ma na ƙware ta iya hawan keke domin tun ina yaro ƙarami na koya haka.

Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka a waje na shine gaskiya da dogon amana. Shine abu mafi muhimmanci a abonkantaka.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma a kala guda uku. Ina da sau ciki da kuma wadda ba sau ciki ba kala guda biyu.

Menene abun sha da kaka fi so? Abun sha da naka fi so shine, shine, ah kama in ce lemo wadda aka tace shi aka sa masa sukari.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo musamman a wasu lokuta da nake so in phone, wasu lokuta da nayi nisa kuma nake so in sada zumunci.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Ni bana aiki tare da wata ƙungiya, saboda haka ban san yadda ake aiki tare da ƙungiyar ba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya a ko da yaushe, musamman lokacin da zan yi bacci da dare.

Wane gudu na fanka da ka fi so? Gudu na fanka da na fi so shine gudu na namba biyu domin shi bayi da sauri sosai sannan kuma bai yi kaɗan sosai ba.

Ina kake ajiye makullan ku? Muna ajiye makullan mu a cikin durowa, durowa mai tsaro wadda ba kowa wane zai iya buɗe wannan durowa.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau uku a kowane yini. Yin hakan yana sa gidana ya zamto cikin tsabta da yanayi mai kyau.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum, da misali ƙarfe goma na safe ko kuma wani lokaci ƙarfe sha biyu idan har ban yi bacci da wuri ba.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri. Nakan kiyaye kalman sirri ta rubuta ta a takadda na boye ta, yadda wani bazai gani ba.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ina raba abincin mu da mutane, amma kuma ba a ko da yaushe ba, sai lokacin da buƙatar hakan ta tashi.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet sau uku a kowane yini. Ina amfani da ita da safe, sai kuma da rana, sai kuma da daddare.

Me ka ke yi lokacin da ka kamu da mura? A lokacin da na ke, da na kamu da mura, abin da na ke yi shine na kan gujewa duk wani kayan sanyi ko kuma abun da zai ƙara tayar mun da mura. Sannan kuma na kan nima magani.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayar da nake amfani da shi shine, ina amfani da waya kamfanin Apple wato iPhone kenan.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki kana amfani da na'urar tarho wurin isar da saƙonni.

Ka nafi son kofi ko shayi? Na fi son shayi domin yakan ba ni wani sau, wani sauyi na yanayi saboda ɗanɗanonsa.

Kana amfani da SauroNet? Eh, ina amfani da SauroNet kusan ko da yaushe musamman lokacin da zan yi bacci.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu. Musamman a lokacin da nayi ado nayi kyau nayi burge wa.

Kuna sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Domin kada in sallake wani aiki mai mahimmanci.

Kana karanta jarida? A'a, bana karanta jarida. Domin kuwa ni banda ra'ayi yin haka siyasa.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Kalan ƙasan da gidanmu yake da shi, shine yana da kalan ƙasa ja, wato jar ƙasa kenan. Wannan shine launin kalan ƙasan gidanmu.

Yaya a unguwarku take? Unguwar mu yadda take shine tana da sarari na gidaje, ma'ana akwai space ko kuma tazara tsakanin gidaje da makotansu.

Kana son abinci mai yaji? A'a, ba na son abinci mai yaji. Domin kuwa ina tunanin yana da illa ga lafiya idan mutum ya cika cin abinci mai yaji.

Menene burin ku a aiki? Burina a aiki shine in samu cigaba. Sannan in ga abokai na ma suma sun samu cigaba a wurin aiki.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Domin kuwa na jima da kwarewa a kunna wuta. Dalili kuwa shine tun ina yaro kara mi na iya kunna wuta.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane wani lokaci ta ƙarshena. Idan abun taimako ya tashi wadda yake buƙatan ƙarfi, na kansa. Sai kuma ina taimakawa mutane da dukiyata idan buƙatan haka ya tashi.